Eh, nakan kare wayata daga ƙwayar cuta musamman nakan sa mata virus ko in ce antivirus sorry. Antivirus nake sa mata saboda na kare ta daga ƙwayar cuta.

Abin da nake yi a duk lokacin da babu wutar lantarki, nakan ja ƙannena a jiki mu zauna muyi ta fira mai daɗi. Na basu labari masu daɗi da inganci kuma na basu shawarwari akan rayuwa.

Na kan so na chanza tufafina kayan sawana na zuwa gun aiki da jaka na zuba takardu na da fayil na zuwa gun aiki kuma abin hawa ta nakan so na canza ta kowace shekara, ko wuce ko wani shekara.

Eh nakan rike riga a aljihu na amma ya danganta irin rigar. Idan ƙararrama ce sosai da bata da nauyi, to nakan iya naɗe na saka a aljihu, ita ma aljihun ta zamana babbace mai zurfi.